Rana mafi kyau a mako itace ranan Juma'a. A wajen mu mu musulmai kenan, zan ce ko koya, amma dai ranan Juma'a itace mafi kyau a gare mu.

Eh zan iya rera waƙa, kaman waƙan Hausa. Zan iya yin wani ɗan baiti kaɗan daga ciki. Soyayya ce ta haɗa mu, mu mabiya ba za su raba ba.

Eh yawan danginmu na cikin gidan mu mun kai mu goma, mun kai mu goma ina tanin maza shida mata huɗu. Yauwa shine yawan dangina da suke cikin gida.

To ni dai ban fahimci wannan tambayar take ba sosai saboda naga kamar kina da rauni wajen gane yaren hausa. 'Ya'ya kake kawowa gidanku kome to ban fahimta ba amma akwai wanda za a yi, a ƙara mun cikakken bayani akai saboda ni cikakken bahaushe ne.

Eh tabbas ina da recording book wanda nake budget ma a cikin shi, ko in ce nake ƙididdige abin da nake kashewa da kuma abin da nake samu. Tabbas wannan ai tsari ne mai kyau ina da shi tabbas. Ina da shi bayanai sosai na kashe kuɗina da shigowarsu da fitarsu duk ina da su.

Eh ina tafiya zuwa wurare ne ta hanyar ina yin tafiya da ƙafafu na wani lokacin kuma ina jina gaji na kan hawa abun hawa in kuma kusa ne ma na kan iya zuwa a ƙafa na don ina iya tafiyar kilomita biyar a ƙafa ba tare da na hau abun hawa ba amma na kan hau abun hawa in waje yana da nisa sosai sabida sauƙin rayuwa.

Yauwa nakan ina fahimci ka kana nufin bacci kenan? Yauwa nakan kwanciya bacci misalin karfe tara tara na dare Yauwa ina gama al'amurana nakan kwanta karfe tara sannan nakan tashi karfi biyar da rabi. Wani lokacin kuma nakan tashi karfi takwas ko bakwai. Yauwa bani da wani tsayayyen lokaci na tashi daga bacci gaskiya sai na ji ya ishe ni sosai sai in tashi.

Eh waya ta tana dai-daita haske da kanta ta yanda in na shiga cikin duhu takan samu haske dai-dai da yanda idona ba zai samu matsala ba. Sannan in na shiga cikin haske takan dai-daita mun shi ma wannan hasken amma na cire sabida ban da buƙatar shi. Na fi son in saka da kai na in sai ta iya yanda nake so in bai shi. Na cire shi daga yanda za ta yi da kanta yauwa na mai da shi yanda sai dai ni in yi wannan aikin amma tabbas tana da wajan.

Eh to gaskiya ni na fi son zama a cikin wajaje da basu da hayaniyan mutane da yawa. To yanzu dai a nan Najeriya gaskiya ba zan ce na fi son zama a ƙauyuka ba sabida matsalar tsaro. E, ina son zama a ƙauye amma a da can baya amma a yanzu nakan ji daɗin zama a cikin birane sabida samun cikakken tsaro na lafiyar ɗan adam.

Eh nakan yi tafiya da sauri gaskiya a lokacin ina da irin uziri na saurin haka nakan yi saurin. Eeh amma da yin tafiya yin sauri a tafiya kusan kaman ɗabi'a ta ne. A ɗabi'ance nakan yawan yin sauri in ina yin tafiya ko da abu ba na gaggawa bane gaskiya nakan yi wannan saurin. Amma a wasu lokutan in abu ya kasance na gaggawa ne nakan ninka wannan saurin nawa. Nakan ninka shi yan da nake yi, sai in ninka saurin sai in kara saurin sosai ta yanda zan yi sauri ina ta tafiya haka a cikin sauri sosai. Ba wai a hankali, hankali sosai kamar yadda mata suke tafiya ba. Yauwa to shi ne hakan nan nake yin tafiya na cikin nutsuwa amma ba ina yin ta a firgice ba. Ina yin saurin ma shi kan shi cikin nutsuwa da hankali da cikakkiyar nutsuwa ba wai ina yin shi a firgice ba. Sakamakon saboda mutum yana yin wannan saurin a rikice ba cikin nutsuwa ba yakan fuskanci zargi daga inda yake har dai ma wajaje da ba, aah, son fuskan mutum sosai ba. Amma an fahimci fuskan mutum misali a unguwan da nake rayuwa sun sani sun san halaye na nakan yi wannan saurin sosai saboda nan ina da kyakkyawan alaka da mutane kuma sun sani ba tare da zargin komai ba. Yauwa amma sauri ya kasance kamar ɗabi'a ta ne a tafiya.

Eh gaskiya abincin da na fi so ci da safe to bana ina wani dauke abinci guda ɗaya in ci gashi na fi son cin wannan abu saboda ni bani da wannan ɗabi'a ta. Na fi son kaza ina son kaza gaskiya duk abun da aka yi aka dafa mana a gida na kan ci abuna in ci gaba da uzurina amma fa in son samu ne da safe. Na fi son in samu abinci irin na ƴan gayu ke nan zan ce ko in ce na masu kuɗi. Da mu ma ba talakawa ba ne amma dai muna cikin gama in ce tsaka-tsakiya. Yauwa in son samu ne misali yanzu in nayi kuɗi ko nayi aure ina zaune da kaina gaskiya da safe zan dinga cin abinci irin wanda ya danganci irin su ƙwai da doya irin haka a haɗa doya da ƙwai da wani shayi mai dankarin daɗi a haɗa shi da madara irin madaran mata kasance kamar kala wajen uku da madara da Luftan da Bambita da a haɗa a waje guda. Yauwa to wannan zan so shi sosai amma bani da damuwa akan abinci. Duk abun da na tashi na ga an yi shi da safe ko da kuwa tuwo ne a wani abinci a yaren mu na Hausa muke kiranshi tuwo. Ɗumame ke nan abincin da ya kwana. Wasu ƙauyukan kuma suke ce mai dokin ɓera. Yauwa na kan ci wannan abun in ci gaba da uzurina in shiga gari, in je makaranta, in je ziyara, baruwa na wannan abincin bai damu na. Yauwa shine haka nan nake rayuwana ni.

To a gaskiya magana dai launin da na fi so launi ne kala biyu amma na ji an ce ba a ɗauka wa wannan launukan saboda ba a sassa a cike lissafin kalolin da mutum yake so. Dai na kan so launi misali kamar fari da baƙi. Ina son launi ko na fari ko baƙi haka amma daddare an ce ba a ɗauka wannan a ciki in kuma ana ɗaukansu to gaskiya na fi son baƙi ko fari. Su ne kalolin da na ke so amma in aka ce ba a ɗauka su to a ciki gaskiya na kan so blue black. Shi ne zan ce kamar kalan black ne nan mai duhu. Yau wannan kalan ne yana burge ni sosai. Ina son wannan launin sosai shi ma amma kalolin da na fi so gaskiya guda biyu ne amma aka ce a cire banda su na zan iya ɗaukan blue black saboda ina son shi shi ma sosai kala ne wanda yake min kyau a ido kuma in na sa shi a jikin tufafi na ma na kan gani ni dai da kai na ma nayi kyau. Ba ma sai wani ya duba mun ba. Yauwa shi ne sosai na kan ji daɗin wannan kalan ko da a kaya na sa. Yauwa na kan ji daɗin shi in kuma ya zuwa irin jikin takalmi na kamar aka ɗanye ratsi da shi, shi ma yakan burge ni sosai saboda ina jin daɗin kasancewa da wannan kala. Yauwa amma in kala ne wanda nake son yawan gani shi kuma ya kasance green ne shi kuma saboda lafiyan ido. Eh saboda cikin lafiyan ido na kan zauna in kalli green kala ko in ce kore danda da Hausa muke magana. Yauwa koren kala ina son kallon shi sosai amma ban san shi a tufafi. Yauwa da kuɗi na ma bazan iya siyan kalan kore ba. Yauwa na fi son kalolin nan da suke kore wannan kala ne a yanar kaya ai sai dai mutanen ma na can jeji su za su yi ta'ammali da wannan kalolin.

Eh to a gaskiya, al'amari na kan so in buɗe taga a ɗakina amma in na kasance lokaci ne na zafi haka. Yau wai lokacin zafi ne na kan buɗe tagana. Na kan buɗe ta sabida samun cikakkiyar iska mai cike da lafiya. Yau wa na kan sa wannan sosai in buɗe amma da sanyi ma in na rufe ko ina na ji iska bai shigowa na kan yi ƙoƙarin buɗe windo sabida samun ingantacciyar iska mai kyau. Sosai na jin daɗin buɗe tagana kuma ba me wahalan buɗewa ba ce. Taga ne irin na zamani wanda a turanci kuke cewa sliding ko sliding ƙofa wanda zaka ɗan tura su ta tafi ta buɗe. Ba irin na da ba wanda a turance kuke cewa old modern ba. Wanda sai ka cire sakata, ka buɗe ka tura da ƙarfi wani wasu yayi ƙara in ka je tura shi. Amma shi wannan na zamanin me sliding ɗin kawai a yarenku da kuke cewa sliding ko in ce a yaren turanci za ka tura shi ne su ya tafi. Kaman irin pushing turawa da kuma pulling na janyuwa ne dai duk da kalmomin ban iya wani differentiation ɗin su ya banbance su gaskiya amma na kan yi ƙoƙarin fahimta su ko da na gan su a rubuce. Yau wa na kan jin daɗin buɗe window na. Da yanzu haka ma ina a ɗakina kuma window na yana a kulle sai zuwa anjima zan yi ƙoƙari wajen buɗe shi.

Eh gaskiya ba na ce ba saboda iya tuƙin mota ba kowanne ba sai dai irin wadda ta kasance automatic amma ba manual ba. Eh auto nakan ja auto in je ko ina a cikin gari duk da gidan mu ba mota amma na kan iya hawa kanta sabida akwai inda za ka je ka biya kuɗi ka hau ka ɗan zagaya a cikin gari. Nan kuma haɗi da ƙari haka akwai kaka na da yake da ita, ita ma anan yana ɗan ƙoƙarin hawa. Ko aiki za ku samo mun na tuƙi to a yanzu dai karatu nike amma dai na iya tuƙi na auto amma ba manual ba don ban taɓa jan manual ba gaskiya. Yauwa tuƙi mai sauƙi a mota dama shine auto. Yauwa shine wanda na iya kuma nake koyo shine kan yi ƙoƙarin in tafi da ita sosai in yawo amma ban da manual yauwa sabida manual wannan sai zan siyanawa zan yi ƙoƙari in iya shi. In iya manual dan ita ma tana birni sosai mota ne wanda ba kowa ke iya jan ta ba sabida irin abubuwan da suke tattare da ita gaskiya ne. Amma ina ƙoƙari wajen ita ma in iya ta kafin in yi nawa. Kafin in mallaki na ina wannan ƙoƙarin da zan yi takai in sha Allahu yauwa.

Eh to gaskiya, inda nake tofan miyau ni banda yawan zubar da miyau amma in irin majina haka dai ta taho da miyau, na kan yi ƙoƙari wajen sawa a tishu ko a wani fifan takadda in nannaɗe sai in jefa a cikin abubuwan da aka tanada domin saka irin wannan abubuwan. Yauwa in kuma ina cikin toilet ne, na kan yi kokari sai in zuba a cikin ƙwaryan da ake zuba kashi, sai in yi zuba mai ruwa ya wuce gaba ɗaya. Yauwa ina ƙoƙari sabida kiyaye lafiyar mutanen da suke a tattare da kai kusa da kai sabida gujin ya ɗau wani cuta ko kuma kai ka ɗauka shi sani ke wannan ƙoƙarin. Duk da dai masha Allah ina cikin ƙoshin lafiya sosai amma shima na yana kasancewa in mutane suna yawan zubar da shi ko ina yakan zame musu cuta a inda suke rayuwa da mutane. Amma na kan yi ƙoƙarin zubar da shi inda na san cewa iska ba zai ɗauke shi ya yaɗa shi ba saboda guje ma ya ɗau wasu irin cututtuka da za su iya cutar da mutane. Yauwa shine nake ƙoƙarin wannan, wannan sabida kare lafiyata da kuma lafiyar mutanena da nake rayuwa kusa da su ba tare da na cutar da wani ta hanyar yin hakan ba. Yauwa to ta wannan hanyar nake bi domin zubar da miyau.

Eh nakan ci abincin rana misalin ƙarfe biyu na rana. Nakan yi wannan ƙoƙarin ƙarfe biyu na rana zuwa biyu da rabi nakan ci abincin rana saboda kiyaye lafiya na ta hanyar yadda bazan bari wani cuta dai danganci yinwa ko rashin cin abinci a kan lokaci ya same ni ba. Kanci shi ƙarfe biyu zuwa biyu da rabi na rana kenan. Wannan lokacin shine lokacin da nake cin abinci rana kenan kuma ban takurawa kowa a cikin wannan lokacin lokaci ne da in naje na fito daga makaranta bayan nayi sallah nake da cikakken lokacin da zan iya zama inci abinci didda. Nakan ɗauki dogon lokaci ina cin abinci shiyasa na zaɓi wannan lokacin saboda lokaci ne da bani da wani aiki dan nakan ɗauki irin minti talatin haka ina cin abinci didda banda sauri wajen cin abinci amma nakan yi kokari wajen ƙarfafa gwiwa na ta hanyar cin abincin ƙarfe biyu na rana kenan. Kuma ban takurawa kowa a cikin wannan lokacin lokaci ne da in naje na fito daga makaranta bayan nayi sallah nake da cikakken lokacin da zan iya zama inci abinci didda. Shine dalilin da ya sa na zaɓi wannan lokacin na inci abinci ƙarfe biyu.

Eh nakan kulle ƙofa na kullun inna in zan fita in bar gida misali in zan je makaranta nakan kulle ƙofa na se in je in yi uzuri na kafin nan na dawo sai in buɗe ta amma bana barin ƙofa na a buɗe ko da yaushe. Da daddare ma nakan yi ƙokarin rufe ta sabida hali na tsaro na tsaron lafiya ta cike cikakkiyar lafiya ta nakan rufe ta ba tare da na bar shi a buɗa ba sabida gudun abun da ka je ka dawo. Wannan dalili shi yisa nake barin ƙofa na a rufe kusan ko da yaushe kenan in ba da rana bane da rana ne nakan batta a buɗe amma da daddare nakan rufe ta shi ma da rana in zan fita nakan rufe ta sabida halin tsaro na dukiya ko ince abubuwan da nake amfani da su nakan rufe sabida wannan dalilin yasa nake rufewa yauwa shine babban dalilin da yasa nake yawan rufe ƙofofi na ko in ce ƙofa in nace ƙofofi ina nufin ƙofofi da yawa amma ɗakina yana da ƙofa ne guda ɗaya. A rufe ƙofa sabida, sabida kariyan abubuwa na da na ajiye a ciki gudun kar wani ya yi ƙoƙarin taɓa mun su ta hanyar da ba da yawuna ba.